Eh ina siyan kaya a yanar gizo. Kwanakin baya watan kwana biyar da suka wuce na ɗauka wayana na oda kaya a yanar gizo an kawo mun shi har gida na.

Iyaye na ke kakkafa mani baya. A ko da yaushe suna kakkafa mani baya.

A gaskiya ina siyan abubuwa da yawa daga kasuwa. Duka abun da zan amfani da su ina siya daga kasuwa. Abubuwada kaman kayan sawa, kayan aiki da kuma kayayyakin abinci, watan cefane na abinci duk ina siyo su daga kasuwa.

Kuɗin lantarki na a wata dubu huɗu ne kuma ina biyan sa daga prepaid ne. Na siyo code daga prepaid sannan in biya, in biya haka nake biyan kuɗin wutar lantarki na.

Ina yin addu'a a kullum. Da zaran na tashi da sassafe, abin da nake fara yi shine nan in durkusa in yi addu'a kafin in je in fara ayuka na rana din. In na gama, ina sona kuma in sake yin addu'a.

Gaskiya bana juye wa zafi. Bana ma son lokacin zafi. Kaman lokacin da anguwa keda zafi, lokacin zafi sai dai in cire riga, in zauna ba riga. A haka ma nake yin bacci. Shi yasa nafi son lokacin sanyi wanda kawai daga na sa swita na shi kenan.

Eh ina iya hawan keke. Ina da keke, watan wanda nake hawa in je in yi siyayya ko in kewaya gari. Inda dai babu nisa ina hawan keke ne in je waje mai nisa kuma. Kaman in zan je kasuwa sai na hau mota kamun nake iya zuwa.

Eh kuwa ina ajiya ta yanar gizo. Hakan ma ya fi sa hankalina ya kwanta da in riƙe kuɗi a hannu. Riƙe kuɗi a hannu yana jawo matsaloli kamar sata ya faɗi a wani wuri amma a yanar gizo yana nan duk lokacin da za ka yi amfani da shi, ka ɗauki katinka na ATM ka ciro.

Na fi son zama a kujera game da taburma, amma a waƴansu lokaci ina so in kwanta a taburma. Musamman in na zauna tun safe ina aiki, to da yamma ina zuwa in kwanta a taburma saboda in mike baya na.

Eh na iya gabatar da rahoto. Wannan na koyi shi lokacin da nake jami'a ne. Watan ta abin da ake ce presentation, watan gabatarwa. In an ba mu assignment muna je mu zauna a gida, in mun gama za mu zo mu ba da rahoton abin da muka yi bincike a kai.

Muryana yana a hankali amma wa'yansu lokaci ina ihu domin in mutum yana daga nisa dole in tayar da muryana saboda ya iya ya ji abin da nake faɗa. To dai ba zan iya ce muryana yana nan a hankali ko in ce yana nan da ƙarfi ba domin ya danganta a wani me ya faru da zai sa in tad da murya ko in bar shi a kwance.

Eh, ina kare waya na daga kwayan cuta domin kamar yadda aka ce rigakafi ta fi magani. To gara in kare shi daga kwayan cuta ta in bari sai ya samu matsala kamin in je ina neman magani.

Jadawalin aikin watan ya kasance muna da waɗanda suke jagorance mu. Nima na kasance mai jagora ne sai akwai waɗansu mutane katse da mu. Watan haka ne abun yake, kowa yana da na gabansa.

Lokacin da ake ruwa, lokacin da ruwa ke zuwa ina noma. Watan shekara da ya wuce na yi noman waken soya har na samu buhu ɗaya. To wannan shekara ina da shi a zuciya in yi noman waken soya buhu biyu.

Eh ina cin salati. Akwai yanda nake kwaɓa shi tare da kuli, akwai kuma in naje na siya suya ana samun salati kuma ina son shi sosai. Ko jiya ma na ci salati.

Eh sosai kuwa, dinka tufafi ai aikina ke nan. Ni tela ne. Mutane ma da yawa ba su san ainihin sunana ba, suna kira na tela. Saboda ni aikina shine dinka tufafi. Kowa ya san ni da aikin dinka tufafi ta irin ta anguwan da nake zama.

Eh, a gaskiya ina son ɗaukar hotuna. Ina son ɗaukan hotuna sosai. Ko yau ma abokanaina sai da suka sani na ɗauka musu hoto. Da na dawo gida ina so in huta. Mama na ta kira ni ta ce mun in taya ta in ɗauka mata hoto kuma na ɗauka mata hoton nan tana ta godiya domin hotunan sun yi kyau.

A gaskiya na fi son fanka ya kasance ba ya gudu sosai. Ba na son in sa fanka yana gudu sosai domin hakan yakan kawo mani mura. Shi ya sa na fi so in sa shi yana gudu a hankali.

Ina tofa miyau a waje. Duk lokacin in dai zan tofa miyau, ina ƙoƙari in fita waje. A duk inda nake bana taɓa tofa miyau a cikin ɗaki. Ina fita waje, in je toilet, in je in tofa miyau.